Whh abun da nake da ragowar abinci shi ne ehh ina bawa almajirai in sun zo gida in basu. In kuma abincin ya bace ina zubarwa a bola. Amma in abinci ya rage ina bawa almajirai ko kuma baƙi in sun zo gida ko ma makwabta yara sun shigo gida wasa sai in basu abinci su ci. Eh abinda nake da raguwa abinci kenan.

Miyan da nake so shine miyan tumatur da miyan egusi. Wannan miyan al'adan mu ne da muke yi a nan garin mu ta Najeriya, ta ƙasashen Arewacin Najeriya. Wannan shine miyan da nake so, miyan gyaɗa, miyan tumatur, miyan stew kenan. A zuba shi akan shinkafa da wake.